Susai ina iya yin iyo ne da na taso a kusa da rafi. Na taso a kusa da rafin River Kaduna, so da haka na iya ruwa. Ina shiga ruwa, ina iyo sosai. Ina iya yin nitsu, ina iya bindumbundun, ina iya yin iyon raƙumi, amin iyon doki, ina iya iyon, iyon saniya. So different pattern na iyo na iya.

A ni kam nafi son kofi. Na haka ko duk, ko yanzu da daddaren nan na sha kuma na san gobe da safe ma ina tashi zan sha. Nafi son kofi akan shayi saboda yafi mun daɗi. Ina jin daɗin ƙanshin shi kuma sannan garɗin shi a baki ma yana min daɗi fiye da na shayi.

Eh ina son kallon action fim saboda shi za ka ga wasu abubuwa wanda ba za ka ga kaman ba za su iya faruwa ba a fili amma a cikin fim za ka ga action fim za ka ga sun faru. Kuma da abin da ya zama an nuna zai iya faruwa kuma a hakali za ka ga wataran zai iya faruwa.

Da zaran na farka daga bacci, na kan tashi na in yi alwala, in yi sallah. Idan na yi alwala, na yi sallah sai in shirya, sai in fita yin atisaye. Idan na gama atisaye, zan dawo gida, zan yi wanka, zan huta sannan sai in sha kofi na. Idan injira lokaci, in ci abinci daga nan in kama hanya in tafi wurin aiki.